Eh ƙwarai kuwa ina sa hannu a sakonni, sabida sa hannu a sakonni abubuwa ne da ya kamata, abubuwa ne da yake tabbatarwa da cewa kai ne mai wannan sakonni. Idan ba ka sa hannu ba babu yanda za a iya samu tabbacin cewa kai ne mai sa hannu a wannan sakonni ɗin. So don haka ina sa hannu a sakonni sosai da sosai ma. Kuma sakonni abu ne mai muhimmanci, abu ne mai kyau ga rayuwar ɗan adam. Sabida da sakonni ne kake isar da sakon ka zuwa ga wanda kake so ka isar. Idan babu sakonnin taya za a yi ka sa, ka tura sakon da har dai connecting ɗinka da wani mutane. So ina sa hannu a sakonni matuƙa kuma ina amfani da sakonni. Mukan tura sakonni daga duk ko ina da sassan duniya. Shi yasa technology muke gode masa da kuma wannan ci gaban da ya kawo mana. Sa hannu a sakonni abu ne mai matuƙar muhimmanci, abu ne mai kyau, abu ne kuma na jin daɗi wanda 'yan adam yake sauƙaƙa musu rayuwa fiye da yanda da ake rayuwa. Amma yanzu akan sa hannu a yi sakonni kuma a yi abu mai kyau cikin kwanciyar hankali tare da kuma shi wanda kake tura masa sakonnan ya san da cewa eh kana lafiya ko kuma ya san da cewa ga abun da kake buƙata da har ka tura sakonnin. So nakan sa hannu a sakonni sosai sosai kuma ina jin daɗin hakan. Ina mutunta hakan sannan yana sa mana rayuwa cikin farin ciki, jin daɗi tare da alkhairai na cikin rayuwa. Don haka ni mai sa hannu a sakonni ne kuma ina sa hannu a sakonni sannan abu ne na farin ciki, abu ne na jin daɗi, abu ne wanda in ka yi kakan ji daɗi. Kakan tabbatar da cewa eh sakon ka ya isa kuma shi ma wanda ya karɓi sakon kan yakan ji daɗin sakon. Yakan kuma nuna farin cikinsa kai ma kuma ka nuna farin cikinsa. Don haka sakonni abu ne da yake haɗa mutane, yake sada zumunci yake kuma ƙulla yarjejeniya na kasuwanci da abubuwa makamantan haka. Don haka sakonni ina amfani da shi kuma ina sa hannu a sakonni. Na gode.

Eh, ina yin aiki bayan lokaci. A bayan lokaci, zuwa lokaci nakan yi aiki da kuma duk lokacin da aikin ya samu nakan yi aiki. So don haka nakan yi aiki lokaci zuwa lokaci, lokaci bayan lokaci. Aiki ne abu wanda dole za ka yi kafin nan ka samu karabauta ko kuma ka samu abubuwan da kaima kake buƙata na gudanar da rayuwan ka. Dole sai ka yi aiki. Tun da kuɗi ba ya samuwa dole sai da aiki. Dole sai ka yi aiki. Kuma in babu kuɗi babu yanda za a yi ace ba za ka rayu ba. Tun da komi saya ne za ka yi, abincin da za ka sa a cikinka saya ne za ka yi, ruwan da za ka sha a cikinka saya ne za ka yi, abubuwa makamantan wa'innan duka saya ne za ka yi. So in ba ka yin aiki ko ba ka yi aiki ka dage ka yi aiki yanda ya kamata ba, yadda ayi ka samu kuɗin da za ka biya buƙatun ka na rayuwa. Kuma ɗan adam kullum mai buri ne da kuma buƙatu wanda wannan buri ko buƙatun bai ya taɓa ƙarewa har he lokacin da Ubangiji yai halinsa ya ɗauki rayuwan mu. So don haka ina yin aiki lokaci bayan lokaci. Idan ban yi aiki ba ba zan rayu ba. Idan ban yi aiki ba ba zan ji daɗin rayuwa na ba. Idan ban yi aiki ba ba zan sama in iya gudanar da rayuwa na ba. Don haka dole ne na yi aiki don shine mutunci na, shine abin da zai kare min mutunci na, shine abin da zai tabbatar da cewa ina rayuwa. Don haka nakan yi aiki lokaci zuwa lokaci, nakan yi aiki lokaci bayan lokaci, nakan yi aiki a duk lokacin da ya samu. So aiki abu ne mai kyau. Aiki abu ne da yake motivating ɗan mutum a rayuwa. Aiki da shi ka dogara, aiki da shi iyalanka suka dogara, aiki da shi familinka suka dogara, aiki da shi kake yi don gudanar da rayuwan ka. Don haka aiki babu yanda za a yi abar aiki. Wanda idan har ba ka da aiki ma ai hankalin ka zai tashi. Yanzu wannan voice recording ɗin da nake yi ɗin ma aiki ne. Wanda idan ba dun kun ba mu wannan dama ba babu yadda za a yi mu samu wannan dama muyi wannan ayyukan har ku samu ku biya mu don biyan buƙatan rayuwan mu. Kuma duk aikin nan mukan dage ne muyi aiki tuƙuru wajen ganin cewa mun samu dama da za mu iya biya ma rayuwan mu bukatun mu na yau da kullum. Tun da idan babu aikin dole ma ka nemo aiki ka yi. Sai ka yi aiki ne kafin a biya ka. Sai ka yi aiki ne kafin ka samu abin da za ka sa a cikin cikinka. Sai ka yi aiki ne kafin ka iya gudanar da rayuwan ka. In babu aiki rayuwa ba zai gudana ba. Don haka muna godiya da wannan dama da kuka ba unan da wannan aikin ma da muke yi yanzu haka don ciyar da rayuwan mu gaba ɗaya don kuma tabbatar da cewa rayuwan mu ta inganta, ta tafi a daidai yanda ake bukata. Muna godiya sosai da sosai. Mun gode.

Eh, ya kake magance matsalolin aiki? Eh, muna magance matsalolin aiki ta wajeje da dama, sabila da duk abin da aka ce akwai, matsaloli, to dole ka yi ƙoƙari ka gyara shi ya zama na abin da babu matsaloli. Domin matsaloli yakan kusan aikin ya durƙushe, ko kuma aikin ya lalace. So yanda muke bi matakai, wajen magance matsalolin aiki, shine mu kasance farko muna aikin da zuciya ɗaya. Ya kasance muna aikin da zuciya ɗaya da kuma tsakani da Allah. Idan ba ka yi aiki mai kyau, ka dage ka yi aiki tsakani da Allah ba, to aikin dole dai na zuwa ma da matsaloli da yawa. Don haka mukan bi sassa na duba meye ne mayaki jawo matsalar tukuna farko. Matsalan, sai a samu bakin zaren matsalan, Bayan an samu bakin zaren matsalar, sai a duba hanyar da za a magance ta. Idan aka samu bakin, to ka ga, ka gano genesis na abin da yake faruwa kenan. Don haka hanyan da za a bi a magance ta, sai a bi daidai da matsalar da aka gano ɗin, sai a bi a magance. Idan aka magance, idan aka ga magancewan bai yi ba, to dama kana da wani dama ɗin guda biyu ko uku haka, sai ka sake ɗauko wani, ah, matsalar wajen magancewa. Sai ka ɗauko, sai ka sake magancewa. In ka ga ya yi shikenan, falillahi hamdu. Sai ka ci gaba da ayyukanka a haka. Amma idan ka ga bai yi ba, sai ka sake nemo wani solution ɗin. Idan ka sake nemo shi, shi ma ka sake apply a kai ka gani, shin? Ya yi, ya magance matsalan? Eh, ya magance, to sai ka tafi a kai, ka ci gaba da yi wannan. Sabila da, matsaloli a wajen aiki ko in kana aiki ba ƙaramin ƙalubale ba ne na rayuwa. Wanda, yakan lalata maka aikinka, yakan sa aikin ya zama na bayi da kyau, yakan sa aikin ya zama na bayi da inganci. To don haka dole muke dagewa, wajen ganin cewa mun samu hanyar magance matsalolin. Kuma hanyan magance matsalolin suna nan tari tari, suna nan da yawa. Wanda in ka bi su, in Allah ya yadda za ka magance matsalolin aikinka, za ka zama na, kana yin aikinka cikin kwanciyar hankali. Duk time ɗin da ka samu matsala a wajen aiki, to ka tabbatar da cewa ka lalace ko kuma aikin ya lalace, to dole ka yi iya bakin ƙoƙarinka wajen, nemo hanyar magance wannan matsala. So mukan gyara ɗabi'unmu wajen zuwa aikin, ya kamata ka zo da wuri. Sannan environment ɗin da kake aikin ya kamata ya zama na yana tsaftace, yana zama na a waje mai kyau ne wajen da, in ka yi aikin ba zai ja ma matsala ba. To shine, wannan shine bayani a taƙaice, da zan muku yanda muke magance matsalolin aiki. Na gode.

Eh, wannan tambayar da kuka yi wayar kana cika ajiya? Eh, ai duk wani abu da aka sa masa limit to yakan cika. Kaman akan sa ashirin da takwas gig, akan sa ɗari da arba'in da shida gig ko ɗari da arba'in da takwas gig. To idan har kana sa abubuwa ba tare da kana rarrage wasu ba dole wata rana zai cika. To idan wata rana abu ya cika kuma ya zaka yi? Dole sai ka goggoge tsofaffin abubuwan da ka ajiye su wanda suka zama sun cika wajajen ajiyan ka na cikin waya kafin nan ka samu daman da zaka sake sa wani. Idan har baka da daman da zaka sa wani to ya za ayi wayan ma ta yi aiki. To dole ya zamana idan ya cika sai ka share tsofaffi wanda basu ma amfani sai ka zuba sababbi wanda zasu ma amfani. Komeye ne indai har aka sa masa limit tunda duk wayoyin mu kowanne yana da memorinsa da iya capacity da zai iya ɗaukan abun da aka sa masa tun daga lokacin da aka ƙirƙira wayan ko aka halicci wayan. To akwai iya capacity da aka sa mata wasu ɗari biyu da hamsin da takwas gig, wasu ɗari biyu da ashirin da takwas gig, wasu ɗari da arba'in da takwas gig, wasu goma sha biyu gig, wasu sittin gig, wasu dai ɗari da ashirin gig ma wasu ɗari da ashirin da ɗaya. Duka based on yanda aka sa ma capacity wayan, based on yanda zata cika. Kuma in kullum kana aiki da ita kana ajiye abubuwa ba ka ragewa dole ne zata zo ta cika. Ka gani? To ya zaka yi? Dole sai dai in ka magance tsofaffin ka kore su ko ka sasshare su kafin nan ka zuba sababbi. Idan ba haka ba wayan zata daina aiki, wayan zata zamana bata da amfani, wayan zata zamana ba za ta iya yin komi ba. To amma in kana sharewa fa, in kana sharewa kana zuba sabbi, kana sharewa kana zuba sabbi to zaka ga ba za ta taɓa cikawa ba. Amma muddin dai zaka bari sai dai ka ta dan ƙarawa, sai dai ka ta ƙarawa, sai dai ka ta sake saka wasu sabi ba tare da kana cire tsofi ba, ba tare da kana rage, goge eh tsofi ba dole ne za ta cika. Kuma in ta cikan nan ba za ta yi aiki ba. To mukan bi hanyoyi ne wajen cewa wannan abun new ne wancan kuma old ne. Shi ya riga da ya gama amfaninsa dan haka bari mu cire wancan old, tsoho kenan. Idan muka cire wancan old ɗin tsoho sai mu zuba sabin new kenan. To daga nan sai ka ga kana yin aiki da wayarka ba tare da tana ba ka matsala ba sannan ba ta cika ma'ajiyanta. Ba za ta taɓa cika ma'ajiyanta ba wajen cewa don ka ƙara sa mata wani indai har kana goge tsofi. Amma in ba ka goge tsofi to dole ne ma'ajiyarta ya cika kuma ya zamana ba za ta iya wani aiki ko wani amfani ba. Dole sai in an cire wa'incan. So wannan bayani shine a takaice bayanin da kuka tambaye ni shin ko wayana yana cika ajiya? Eh, tabbas wayana yana cika ajiya. Idan har na ci gaba da barin tsofin abubuwa, nake ta tarawa ba tare da na goge sabin ba. Ai na ci gaba da barin tsofaffin abubuwa nake ta ƙara masa sabi, ba tare da na goge tsohon ba, wayana takan cika har ta tsaya ma ko kuma ka ga tana slow ko kuma duk abun da ka danna ma kaga ba za tayi aiki ba. To dole sai in muna gogewa wannan bayani shine a taƙaice. Da fatan ya gamsar da ku na tambayan da kuka mun akan cewa wayana yana cika ajiya. Na gode.

A to wannan tambaya da kuka mun menene abincin da ka fi so? Eh abincin da na fi so suna nan tari tari da yawa musamman abincin mu na Hausawa wanda abincin ya haɗa da dambu, abincin ya haɗa da gwate, abincin ya haɗa da tuwon masara, abincin ya haɗa da tuwon shinkafa, abincin ya haɗa da tuwon dawa, abincin ya haɗa da masa, abincin ya haɗa da miyan taushe, abincin ya haɗa da miyan kuka, abincin ya haɗa da miyan karkashi, abincin ya haɗa da miyan kuɓewa, abincin ya haɗa da miyan lalo. Duka waɗannan abincin mu ne na gargajiya na Hausawa kuma muna matuƙar jin daɗin sa kuma ina son su. Amma mafi Alkhairi a cikin waɗanda ni na fi so shine abinci tuwo miyan taushe. Idan na samu tuwon shinkafa miyan taushe nakan ji daɗin sa yakan faranta mun rai nakan ji kuma na natsu. Na samu farin ciki sosai da kuma ƙoshi mai albarka. Sabila da duk abin da za ka ci idan ba ka son sa ko kuma ba ka ƙaunon sa sosai to za ka ji koda ka ci ma ba zai ƙosar da kai ba. Bari ka ji ka ƙoshi, balantana har ka ji daɗi ko ka ji farin ciki. Amma in ina ci fa, in ina cin tuwo miyan taushe nakan ji daɗi, nakan ji farin ciki. Wannan abinci yana burge ni sosai matuƙan burge wa. Sabila da shine za ka ga ka ci, kana ginuwa, kana yin ƙiba dai dai, kana yin a-abubuwa wanda in an gan ka za a ce babu yunwa a tattare da kai. So abincin shinkafa inda a ce ana tura shi ta waya ma ko ta kwamfiyuta da ni ma nayi ƙoƙari na tura muku. Kun ji irin abincin. Sabila da abinci ne mai santi, abinci ne mai daɗi, abinci ne mai laushi wanda idan ka ci za ka ji ka ji daɗi. Ka samu natsuwa, ka samu kwanciyar hankali. To don haka abincin da na fi so shine tuwo shinkafa miyan taushe. Wannan abinci yana da matuƙar daɗi sosai sosai. Na gode sosai.

To wannan tambaya da kuka yi, ta fi kuzari da safe ko da yamma? Eh, kuzari, wane irin kuzari? Kuzari da safe ai ka tashi lokacin duk wani gabbai, duk wani duk wani abubuwa na jikinka ya riga da ya zama resetting, ya zama sabo. Don haka, za ka ji kana da kuzari sosai a lokacin da ka tashi daga safe. Amma kuma akan samu ɗan kasala haka wanda bacci ma wani lokaci yakan kasance gajiya ne. Wanda gajiyan kuma zai zama na jikinka ya zama na babu kuzari ɗin sosai. To amma dai a lokacin duk wani system na jikinka ya riga da ya samu relax, ya huta sosai yanda za ka ji daɗin jikin kaman ka zama sabon mutum ne. To amma da yamma fa? Da yamma kuma jikinka ya riga da ya yi aiki, ya mommiotsa ko'ina. Wani lokacin sai dai ka ga ka samu gajjiya ko kuma kasala ko rashin kuzari. Don haka na fi samun kuzari na sosai da safe a lokacin energy na ya riga da ya gama taruwa yana kashi ɗari cikin ɗari ba tare da wani aiki ko wani abu da na yi wanda ya gajiyar da shi ba. So rashin aikin nan yakan sa ni in zama na ina da ƙarfi, ina da kuzari mai yawa, ina kuma jin daɗi a lokacin ina ji na kaman sabon mutum. To don haka na fi samun kuzari da safe fiye da yamma. Na fi samun kuzari da safe fiye da yamma. Sannan kuzarin nan yana taimaka mini sosai wajen yin ayyukana tare da ba wani gajiya ba, ko wani fargaba, ko wani kasala. Nakan zage na yi aiki, na yi aiki mai dacewa da safe fiye da yanda nake yi da yamma. Tunda da yamma yunwa yana kama ka, gajiya yana kama ka, ayyuka da ka yi yana bin jikinka ya riga da ya sa sassa na jikinka ya gaji. Gabbanka, gwiwowinka da sauran ƙashin bayanka da ƙwanƙwasonka duka za ka ji sun gaji. Amma da safe fa in ka tashi, ka tashi ne a kashi ɗari cikin ɗari mutum, sabon mutum wanda yake ji zai iya ɗaukan duniya ma a kansa ya jiyasa. Don haka kuzari da kuka tambaya na fi samunsa da safe fiye da yamma. Kuzari da kuka tambaya na fi shi da safe fiye da yamma. Da safe ina ji na sabon mutum ne ba tare da wani damuwa ko wani firgici ba ko wani abu. Amma da yamma fa akwai gajiya, akwai abubuwan da ka yi, akwai abin da ya sa gabbanka suka gaggaci, akwai ko yunwa ko wani abu makamancin haka yakan sa ba ka da kuzari sosai. Na gode da wannan tambayar da kuka yi da fatan amsan da na bayar ya baku abin da kuke buƙata. Na gode.

A wannan tambayar da kuka yi, kana sanya tabaru? Eh, ƙwarai dagaske ina sanya tabaru. Saboda tabaru yana taimaka ma sosai wajen kare lafiyan idonka. Yana taimaka ma sosai wajen ga, kare ƙarfin ganin idonka. Tabaru yana taimaka ma sosai wajen da zaka gudanar da, eh, rayuwanka ba tare da kana tunanin wani ƙura ko wani datti ko dutse ya shiga ma ido ba. Eh, tabaru yana taimaka ma wajen kare wuta da kake kallo na kwamfiyuta wanda zai iya cutar da idonka ko wuta da kake kallo na waya wanda zai iya cutar ma da idonka. Ina nufin fiskan gaban wayanka screen kenan ko screen na kwamfuta ko dama kallon TV ne. Saboda idan har kana kallon TV ko kana kallon kwamfiyuta ko kana yawan kallon waya ba tare da sa tabaru ba, wannan haske da yake fitowa daga cikin waya ko cikin kwamfiyuta ko kuma cikin TV yakan cutar da idonka. Cutarwa kuma wanda zai cutar da kai wajen da zai sa ka iya makancewa ko ka daina gani. So don haka ni na na amfani da tabaru ne don kare lafiyan idona. Musamman mu da muke yawaita amfani da waya, hannu, Android ko da yaushe ko kuma kwamfiyuta. Ko da yaushe idonmu yana kan glass na kallon waya, yana kan glass na kallon kwamfiyuta. To in ba kana sa tabarun ba wannan haske da yake fitowa daga cikin waya yakan cutar da idonka sosai da sosai. Amma in ka sa tabarun ba, akwai tabaru da nake sawa wanda ana ce mashi photo chronic. Photo chronic ɗinnan yana taimaka ma idona wajen da idan abu yana da haske sosai to shi kuma glass dina, tabaruna zai yi duhu yanda bazai ba ma idona kallon wannan haske sosai da har zai cutar da shi ba. To shi ya sa nake amfani da shi photo chronic ɗin wajen da idan na sa a idona zai cutar, ai zai bari, bari idona ya cutu ba. Ba zai cutar mun da idona ba. Zai kare mun duk wani haske da zai cutar da ni. Idan misali waje ne mai duhu, maimakon photo chronic ɗin ya yi duhu sai ya ƙara yin haske, ya buɗe mun dun na kalla cikin duhun nan, na ga me yake faruwa. To in da ba na sawa wannan tabarun photo chronic ɗin ba, da dole duk abin da ya zo kawai idona ne zai shiga. Duk abin da ya zo zai cutar mun da kwayan idona. Kuma a jikin ɗan adam babu wani abu mai muhimmanci da inganci sama da ido. Sabida da ido ne kake kallon kome, da ido ne kake iya yin wasu abu. In babu idon ba za ka iya yin abubuwa da damuwa, da dama ba. To shi ya sa nake amfani da tabaru don kare lafiyan idona, don kar wani abu ya cutar da ni, don idon ya zama na yana da ƙargo da inganci a kowane lokaci. To tabbas ina amfani da tabaru. Da fatan wannan tambayar da kuka mun na kana sanya tabaru, na ba ku amsa wadatacce tare da ƙarin bayani wanda zai gamsar da ku. Eh, tabbas ina amfani da tabaru sosai ma. Na gode.

Eh to, wannan tambaya da kuka mun na kuna sa uniform a wurin aiki. Eh, ah aikin da nake yi ba aiki ba ne guda ɗaya zuwa biyu, aiki ne guda biyu zuwa uku. Shine aikin da nake yi. Akwai wanda muke sa uniform, akwai kuma wanda ba mu sa uniform. So wajen da muke sa uniform ɗin, wanda aiki ne da muke a cikin laboratory. To a cikin laboratory akwai wani uniform da muke kiransa da lab coat. So wannan riga ne na kariya wanda za ka sa ka shiga ka yi aiki ba tare da wani abu ya cutar da kai ba ko chemical ko wani abu wanda zai yi cutar da rayuwan ka. So a wajen wannan aikin mukan sa uniform sabida mu shiga cikin laboratory ɗin mu yi aikinmu cikin kwanciyar hankali da natsuwa ba tare da abin ya cutar da mu ba. So a wannan wajen ne muke amfani da uniform ɗin da muke sawa ɗin don yin aikin. Amma sauran wajajen aikin shi kawai da ka sa native dressing ɗinka ne, da ka tafi ba tare da tunanin wani abu zai iya cutar da kai ko zai ɓata ma kaya ko zai lalata ma ba. Amma aikin da muke, wanda muke shiga laboratory, shi dole sai ka shiga da uniform. Uniform ɗin nan shine za ka sa ya tabbatar da cewa kai ma'aikacin cikin wannan laboratory ɗin ne. Kuma kai ka sa rigar kariya wanda abubuwan da suke cikin laboratory wanda za su iya cutar da kai ba za su cutar da kai ba. So a kan wannan amsan, a kan wannan tambaya, eh akwai inda muke sa uniform don mu yi aiki ba tare da abin ya taɓa jikinmu ko ya taɓa mana kaya ba ko ya lalata mana yanda muka fito. So wannan bayani shine a takaice na kana sa uniform wajen aiki? Eh, ina sawa a wani ɓangare na aikina da nake yi. Na gode.

Toh, wani irin takalma kafi so? Eh, takalma ya danganta da yanda kake bukatan su, da kuma waje da kuma inda zaka je. Ah takalman da na fi so takalma kala uku ne. Na farko idan ina cikin gida ko ina wani waje da ya zama na ba waje bane na taro ko na wani hidiman wani jama'a mai muhimmanci kamar in a gida ne, nafi son in yi amfani da takalmi slippers. Slippers shi nake sawa in zazzagaya duk inda zan je sabida da baya da wahalan sawa da wahalan cirewa duka bayi da shi. So abu ne mai sauki wanda bayi da kuma nauyi da zai takurama. So a cikin gida na fi son slippers. Slippers shi nake amfani da shi. Slippers shi nake sawa, nakan shiga banɗaki, na shiga uwarɗaki, na shiga falo duka da slippers din. Amma idan zan fita wajen aiki ne kuma nafi son ah ko wani takalmi da muke ce masa ah half cover. Ko in ce palm shoe. To idan ka sa palm shoe ɗinnan zaka sa ne ya yi matchin ɗin kayan da kake so ka fita wajen aiki da shi ko ofis haka ko laboratory inza kaje zaka sa shi kafin in ka isa wajen aikin shi ma ka cire shi, zaka sa canvas a ƙafanka. Wanda canvas ɗinnan shine zaka sa kayi aikinka tunda shi yayi covering ɗin ƙafanka gaba ki ɗaya. Ya rufe ba tare da ya cutar da kai ba. So ah takalman da na fi so, na fi son takalma guda uku ne. Akwai kambas, akwai snickers, akwai kuma slippers toh wadannan takalma su nake amfani da su, su nake sawa nake hidima na na yau da kullun. To idan ka sa pump shoe ɗinnan zaka sa ne ya yi matchin ɗin kayan da kake so ka fita wajen aiki da shi ko ofis haka ko laboratory inda kaje kuma duk takalmi na, na fi son takalmin da bayi da nauyi sabida da takalmin da yake da nauyi yana takura mun sosai, yana cutar da ni, yakan har jima mun ciwo kuma yakan gajiyar da ni. Amma in takalmin da bayi da nauyi ne ba, shi yasa a cikin gidan kullum za ka ganni da slippers. Zaka sa shi kafin in ka isa wajen aikin shi ma ka cire shi, zaka sa canvas a ƙafanka. Wanda canvas ɗinnan shine zaka sa kayi aikinka tunda shi yayi covering ɗin ƙafanka gaba ki ɗaya. Ya rufe ba tare da ya cutar da kai ba. Akwai canvas, akwai sneakers akwai kuma slippers. So waɗannan takalma su nake amfani da su, su nake sawa nayi hidimana na yau da kullum. Na kuma fito addressing ɗina yanda ya kamata nayi abu daidai da yanda kayan jikina zai gwada cewa, eh na sa kaya ne masu match. Don haka a gida na fi son slippers. A wajen aiki na fi son cover shoe domin fita cikin jama'a ne. Na gode.

To, wannan tambaya da kuka yi, kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum, ah da safe in na tashi nakan motsa jiki na. Da safe in na tashi, bayan nayi ibaduna, nayi addu'o'i na, nakan fita, nayi jogging ko nayi roadwork. Sabila da, in baka motsa jiki, ba zaka samu lafiya ba. In baka motsa jiki, ba ra ka rage kitse, da kuma sauran abubuwan da zai iya cutar da, kai ko lalata ma zuciya ba. To don haka, kana buƙatan ka motsa jikinka don samun lafiyan kan ka, don kuma jin daɗin kai karan kan ka, don kuma jin daɗin rayuwan ka. Idan har ya zama na ba ka motsa jikinka, to kana tattari da ƙalubale sosai wanda cuta zai iya kama ka, musamman ko rufewan kitse haka na zuciya, ko rufewan kitse na hanta, ko wani abun da zai kawo ma cutar ƙiba, da abubuwa makamancin wannan. So motsa jiki yana da matuƙar amfani ga rayuwan ɗan adam. Motsa jiki shine abu me kyau, wanda ya kamata duk wani ɗan adam yana yi. Kuma ina motsa jiki kullum da kullum, sabila da motsa jikin shine yake ƙara min lafiya. Motsa jikin shine yake ƙara min kuzari. Motsa jikin, shine nake amfani da shi, domin ka gan ni har yanzu ina iya ɗaga abu, ina iya tafiya, ina iya zama, ba tare da wani jinkiri, ba tare da wani rashin lafiya ba. So motsa jiki yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwan ɗan adam. Shi ya sa ma a ko da yaushe nake kasancewa mai motsa jiki. Akwai motsa jikin da muke yi ma in guruf, wanda idan ka fita ka yi roadwork ɗin, daga gida zuwa wajen, to in kun je za ku taru mutane da yawa, suna zuwa daga sassa, ko'ina da gidaje don a ɗan yi tafiya. Ana jogging, ana yin waƙe don kar ka gaji, har a je waje mai nisa, a yi tafiya mai nisa, a dawo. In an dawo kafin nan kuyi meeting, ko kuyi taɗin da za ku yi, sai ku watse a wajen, ku bar wajen. To, don haka ni ina motsa jiki, kuma duk wanda baya motsa jiki ma, ina ba shi shawarar ya dinga motsa jiki kullum, sabila da motsa jikin, shine zaman ka lafiya. Motsa jikin, shine dogarinka. Motsa jikin shine abun da ya dace ka dinga yi da safe ko da yaushe. Don in baka motsa jiki, kana da haɗarin kamuwa da cututtuka da dama, kamar cutar hawan jini, cutar siga, cutar ƙiba, cututtuka dai da dama, wanda zai iya illata ka, zai iya cutar da kai. Don haka duk wanda baya motsa jiki ya kamata ya fara motsa jiki. Ni dai ina motsa jiki kullum. Ni dai ina motsa jikina don samun lafiyana. Ni dai ina motsa jiki don fashion, da jin daɗi, da kuma ina so don yana sa ni farin ciki, da kwanciyar hankali. Ina motsa jiki sosai. Wannan shine amsa na tambayan da kuka mun a takaice. Na gode.

A to wannan tambaya da kuka mun wane yanayin ɗaki nafi so? Eh, ɗakin da nafi so, nafi son ɗaki self-contained mai ciki da falo da kuma bayan gida. Sannan ɗaki ɗin ya zama yana tsaftace, ɗaki ɗin ya zamana babu wani datti ko wani abu da zai iya cutar da ni a ciki. Ɗaki ɗin ya zama na shi ba sanyi ba, shi ba zafi ba. Ya kamata ɗakin da na fi so a samu warmer a ciki, a samu cooler a ciki, a samu AC a ciki wanda idan zafi yayi yawa zan kunna AC dun na ji zafi-- dun na ji sanyi. Haka idan kuma sanyi yayi yawa zan kunna warmer dun na ji zafi. So ɗaki yana connection da rayuwar ɗan adam wanda in baka da ɗakin da ka fi so to zaka ji rayuwan kullum bata maka daɗi. Zaka ji rayuwan kullum kaman kana cikin bakin ciki. Zaka ji rayuwan samsam bata ma daɗi, baka son yanayin, baka ma jin kai, baka ma gane me ma kake yi. Don haka yanayin ɗakin da na fi so, nafi son ɗaki self-contained wanda kuma babu sanyi babu zafi ya zama na condition ɗin dai dai. Shi ba zafi ba shi ba sanyi ba. So yanayin ɗakin da na fi so ke nan. Wanda kuma ina tunanin duk sauran jama'a ma irin yanayin da suka fi so ke nan. Ko da yake akwai jama'un da su waje in babu sanyi basu iya rayuwa. To, ni bana cikin irin wannan mutane. Haka kuma akwai jama'un da su kuma in waje baya zafi su basu iya rayuwa a ciki. Shi ma wannan yanayin bana tare da shi bana cikinsa. Ni yanayin da nake cikinsa shine ina tsaka-tsakiya. Yanayin da babu zafi, yanayin da babu sanyi. So wannan shine yanayin da nake so. Irin kuma ɗakin da na fi so ke nan na samu self-contained babu zafi babu sanyi. Sannan akwai AC a cikin ɗakin akwai kuma warmer a cikin ɗakin. Wanda in ina jin sanyi na kunna warmer. Idan kuma ina jin zafi na kunna AC. Wannan bayani shine a takaice da fatan na gamsar daku na tambayan da kuka yi na cewa wane irin ɗaki ka fi so. Na gode.